Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana ne a cikin ɗaki ba a waje ba. Domin kwana a ɗaki yafi, ya-ya-yafi zaman lafiya bisa ga kwana a waje. Kwana a ciki yafi kwana a waje zaman lafiya bisa ga kwana a, a bisa kwana a waje. Domin kwana a ciki, hmm, ba ruwan ka da sanyi, sanyin yana shigowa amma yafi amma bai kai sanyin waje ba kuma ta fi zama cikin security. Domin kwana a waje. In ka bar wayanka, to matsala kaɗan ce ka iya farkawa ba ka ga wayan ba amma a ciki ne, eh, arda sai kaga wayanka, baka bacci ga barta, ba abunda zai same shi da in sha Allahu amma a waje ba zai yiwu ba. Duba da abubuwan da suka yi kai komo bayan bacci ya ɗauke ka, ba ka san me ke faruwa ba. Eh, amma a ciki ko miye ma, kowane kalan bacci kake yi, ka dai san ka ƙulla ɗaki ka sa ɓida babu wani abun da zai zo ma in sha Allahu. Babu wani wanda zai zo ma amma in a waje ne fa a'a ba zai yiwu ba. Da zaran ka bacci akwai masu ɗan yawo da daddare. Ko ya suka zo wucewa za su lalba. Da zaran sun ga wani abun kuɗi za su iya ɗauka su tafi da shi. Dai dai da waya ko kuma duk wani abun da dai in aka sarrafashi zai zama kuɗi. Amma in a ciki ne ba ka wannan fargaban. Zaka iya a ka bar wayanka, a gefenka, in ka tashi bacci duk lokacin da Allah ya tashe ka, zaka iya ɗauka ka duba agogo. In haske abu, abu kake so ka yi in ka haske tocila, za ka iya tocilanka. Hmm, ka ga abun da kake so ko kuma kana da wani dai abun da za ka duba a waya. Da zaran ka tashi za ka laluɓa abun ka kai abun da kake so ka yi. Da haka kwana a ciki shi yafi kwana a waje amfani sosai da gaske. Sabida kwana a waje ba a ciki ba ga sanyin asuba, sanyin da yake sauka da daddare. Duk zai dinga sauko ma wani zubin kuma inda farin wata shi kuma yana sa mura sosai sabida ba'a san mutum ya dinga kwana a farin wata a ƙwal. Irin watan nan ya zo ƙarshe sabida yana sa mutum, yana sawa mutum mura sosai. Eh, yana saka wa rashin lafiya sabida haka in a ciki ne. Baruwan ka za dai ka gari yayi haske amma farin watan ba zai dunga dukan fatan ka ko jikin ka ba, kana cikin tsaro. Daidai wa daida, sabida haka ya sa na rashin kwana a ciki ba a waje ba ni. Ai ko a magana ne, eh a ce wancan ai shi ɗan cikin gida ne wannan kuma ɗan waje, kama an girmamaka ne sabida an ce ma ɗan cikin gida. Wancan kuma da aka ce ɗan waje yanzu kaman an warfa shi ne an tozarta shi. Eh, sabida haka kwana a ciki yafi kwana a waje amfani sosai gaske. Domin kwana a waje kamawa take yi. Irin lokacin zafi idan ciki yayi zafi sosai, in ba inda za ayi, to akan dawo waje a kwanta, sabida zafin da ke ciki yana takurawa. Amma an ce indai ba wannan zafin, za a ga ko lallai kwana a ciki yafi musamman ma da sanyi. Kwana a cikin ɗaki duminshi, mutane sun fi son su kwana a ciki saboda in ɗumin dake ɗaki, amma a waje inaaa, ba zai yiwu ba. A waje sanyi zai jijjige ka, ya dake ka.